A'a ina kallon inuwa na, ina nakan kalli nakan ga inuwa na yawanci mafi akasari da safe da rana. In dai rana ya fito na shiga rana na tsaya ina ganin inuwa na. Wani sa'in zan ga inuwa na bai kai ni tsawo ba, wani sa'in zan ga tsawo na daidai da inuwa na, wani sa'in kuma zan ga na fi inuwan nawa tsawo ko ko inuwan nawa ya fi ni tsayi.

Na kan tafi zuwa wurare da yawa in wurin ba nisa da kafana nake zuwa wani sa'in ko wuri mai nisa ne ma ina zuwa da ƙafana saboda in danyi atisaye saboda jikina su ƙara samu ƙarin lafiya a jikina. Amma na ina da mota mafi akasari ina hawa mota in je wurare mai nisa hakan nan da motana in motana kuma lafiyan shi kalau.

Ah ina son madara sosai. Ina shan madara, mafi akasari in na tashi da safe. Haka nan zan ɗan ɗauko shi, in kaɗa shi in kurɓa, in sha kaman rabin kofi ko kofi guda ko ko in zan haɗa shayi, ina sa madara a ciki saboda in ji garɗin shayi sannan kuma in samu ƙarin lafiya a jikina sabida madara iya da kyawu. Madara yana ƙara jini.

Eh ba kowani ƙwaro nake jin tsoro ba. Bana tsoron ƙwari zan ce. Eh amma na akwai wasu kalan ƙwari da in ka gansu ba ka taɓa ganin kalan wannan halittan ba. Dole in ka gansu za ka ɗan jiwani ras de hakan nan. Amma ba kowanne ba. Sai in naga wanda ban saba ganin shi ba ko ban taɓa ganin shi ba, shi zan ɗan ji wani iri a jikina hakan nan in kalla halittan Allah, in kalla ikon Allah.

Eh to kalan fim ɗin da nake son kallo sosai shine fim ɗin Mutanen America sai kuma fim ɗin Indiya. Bana kallon Hausa fim saboda yawanci su shirme ne akan soyayya suke yi. Amman ka ga American fim zan kalla fim ɗin ilimi, zan kalla fim ɗin da zan ƙaru, zan kalla fim ɗin da zai ƙara mini ilimi a layina na kwamfiyuta, eh wacce take ci a duniyar yau. Eh zan kalli indian fim shima suna ƙoraƙari gaskiya sosai.

Eh ina amfani da tsintsiyan kwakwa, ina amfani da tsintsiyan laushi. Tsintsiyan kwakwa ina amfani da shi wurin share ƙasa, wuri wanda yaɗanyi gurzagurza, hakanan koko cikin ƙasa ne shine zai share mun datti. Amma tsintsiyan laushi kuma ina amfani da shi ina share fulo. Eh shine fulo ke nan koko kan tiles. Hakanan in yayi datti ko in yayi ƙura shi nake amfani da shi nayi sharana.

Eh ina riƙe lema yayin da ake yin ruwa, lokacin da ake yin ruwan sama. E zan shi zan riƙe lema in buɗe ta, ta rufe mun kaayi daga kaayi daga kai na har zuwa ƙafa na ta sama kenan. Yanda ruwa ba zai jiƙa ni ba, ba zai jiƙa mun kaya na ba, ba zai jiƙa mun su waya na da nake kira da shi ba ko nake hawa yanar gizo da shi. E ɗan kwalliya da nayi ma nan ma ruwan sama ba zai jiƙa mini shi ba. E kuma lema yana taimakawa sosai. In ban yi amfani da lema ba nakan yi amfani da akwai wani riga da muke rigar leda wanda zai hana ruwa jiƙa ni. In ruwa bai jiƙa ni ba to na tsira. In kuma ruwa ya jiƙa ni akwai sanyi wanda ciwo zai iya sama ciwo ko ruwa ya ta ruwan sama ya tattaɓa kanka zai iya samaka ciwon kai shima tare da ciwon sanyi duk za su iya shiga jikin ka.

Eh ina iya yi da tsallen igiya. Muna kiran shi yar igiya a Hausance. Wasane wanda tun muna yara muke yi amma na manta cewa wasane na yara sai mu yanzu da na girma mutum da ya girma ya kawo ga hankali muka san ashe atisaye ne. Wannan wasane a lokaci guda kuma kana yin atisaye kana girgiza jikinka kana ƙona kitsen jikinka, gumi yana fita kuma wasane mai daɗi.

Eh, ah sosai ma naka raba ayyuka ga wasu, wasu wanda suke ƙasa dani wanda suke ma'aikatan mu, zance kayi kaza kayi kaza kayi kaza. Ana kiran abun rabon aiki, eh rabon aiki wanda ko a ina a duniya ana amfani da shi indai ma'aikata ne ana yin amfani da shi.

A gaskiya ina son ciyar da hutu a ƙasan Amurka da kuma ƙasan Ingila can su yankin London hakanan. Saboda wuri ne da yake da daɗi, wedan su yana da kyau sannan kuma za ka samu kuɗi in kana kasuwanci a wurin.

Eh, buri burina a aiki shine kulli yaumin naga na fi mutumin da nake a jiya. Naga na fi a yau na zamanto na fi mutumin da nake a jiya. E, na samu ci gaba kenan. Na in ga na ci gaba kuma inga abokan ciniki suna zuwa wurina sosai.

Nakan taimaki jama'a da yawa, ɓangarori da dama. Nakan taimake jama'a wani sa'in da abinci amma mafi akasari na fi taimakon jama'a da shawarwari na rayuwa, yadda za ka yi ka miƙe ka miƙar da rayuwan ka, rayuwan ka tayi kyau, zamanto ka samu rayuwa mai inganci.

Eh ina karanta jarida amma ba jarida na takarda ba, jarida da take cikin waya. Jarida na zamani kenan ita ne take ci, ita ne aka fi amfani da shi. Wancan ya zamanto tsohon yayi karanta jarida a takarda. Eh, don yanzu ma babu, babu masu masu sayar da jarida ma so sai.

A'a kalman sirri abun kiyayewa ne dagaske na haƙiƙa ma. Ina nakan kiyaye kalman sirrina da barin shi a cikin kwakwalwa na bana taɓa gaya wa wani, bana taɓa rubutawa wa wani ince masa ga nan kalman sirri na ah a'a in kuma ya kama kalman sirri ne da wanda dole zan rubuta shi a waya kafin nan na samu na shige zuwa wani shafi ta yanar gizo ko ko a cikin wayar tawa, to zan barta a cikin wayan. Kuma ka ga waya ba abunda zaka ringa dauka kana bawa mutane bane. Ko da wani ya roƙe ka zai yi amfani da wayan ka zai yi kira ko zai rubuta saƙo za ka taimaka masa ɗan uwanka ne shi bana bari ya shiga inda lambobin sirrina yake.

Ina tuna rana na farko da aka kai ni makaranta, tabbas wannan ina tunashi. Har kalan kayan da ke jikina zuwa takalmin da ke jikina ina iya tunawa. Sannan ina iya tuna wasanni da muke yi da abokaina da nake yaro. Sannan ina iya tuna wa lo yadda ake shirya ni zan tafi makaranta kullum da safe. Abin sha'awa wallahi.

Eh app inda nake amfani da shi wurin tura saƙonni ko ko amfani da shi wurin saƙonni akwai SMS na waya, wato saƙo ne da zaka rubuta nomal za a cire maka kuɗi daga cikin asusunka na waya. Sannan kuma akwai shi shafi na WhatsApp yana amfani da yanar gizo ne, shi ma ina amfani da shi wurin tura saƙonni, hotuna, uh video duk ina amfani da su har da murya. Sannan akwai shafi na Facebook shi ma ina tura saƙonni da shi. Akwai shafi na Messenger shi ma ina tura saƙonni da shi. Akwai shafi na Twitter wato X kenan, shi ina tura saƙonni da shi kuma ni ma ana turo mini. Sannan akwai shafi na Instagram shi ma ina tura saƙonni da shi kuma ni ma ana turo mini saƙonni da shi.

Hausawa suka ce bakon ka annabin ka. A ko da yaushe ni mutum ne da in na yi baƙo ina karrama wannan bakon. Saboda baƙo abun so ne, abun sha'awa ne, abun so ne, abun tallafawa ne. Saboda kai ma za ka je ka bakonci wani wuri. Dole ne wani wuri, ko min kuɗin ka ko min talaucin ka. To in na yi baƙo ina tarban shi, hannu bibbiyu, in bashi ruwa sha, in bashi abinci, in bashi mako masauki. Wato in da zai kwantar da hakarkarinsa kenan ya samu ya kwanta ya huta. Kuma ina iya kokarina naga na tabbatar abincin da zan ba shi, ni ma zan ci wannan abincin in ji daɗi. In da zan ba shi ya kwanta, ya samu ya huta, ni ma zan iya kwanciya a wurin, in ji daɗin kwanciyan wannan wurin. Saboda bakon ka annabin ka ne ka kyautata wa bakon ka a ko da yaushe.

Aa wannan dane nake tauna goro amma tunda na fahimci cewa hayaniya ne ci ciwo ne kawai ina kara cutar da jikina ne kawai na hakura. Na daina tauna goro, na daina cin goro. Goro ba abinci ba ne a nan ƙasanmu, an mai da shi ba komai ba amma a wasu ƙasashe irin su Saudiyya in an ganka da goro ma kama ka za a yi.